Tsaki abu ne wadda, ah, mutane sukan yi shi wadda a wani fannin yakan zamo abu, ah, mara tarbiyya zamu ce ko wannan. Inda in aka yi maka wani abu da bai maka ba, inda mutum ya kan yi tsaki. To, ah, kamar yadda tambayar take ka, ina iya busa tsaki? Eh, ina iya busa tsaki kamar kowa.

Furanni dai suna nan kala kala. Aaa, wadda fure akan sanya su ne a gida wasu inda suna da ƙanshi wasu basa da ƙanshi. Wasu kuma inda suna da girma wasu basa da girma. Ta yadda sukan ƙarawa gida kyau da kuma annashuwa inda za a ga gida ma yaɗa sanyi. To aa, ni a cikin furanni nafi son wanda ake ce ma Queen of the Night. Ina son wannan furin sosai ba don kuma ba'inda ya yi wasu wani ƙanshi da yake tashi sosai. Don haka irin furen da nafi so ke nan.

Kasuwa wuri ne wanda ake kasuwanci, siye da sayarwa. To rana, rana kuma na zuwa kasuwa a kasari dai zan ce bani da rana. Ba rana da ba na zuwa kasuwa. Sai dai ya danganta kowane rana da irin kayan da nake zuwa na saya. Wani lokacin ma kusan kullum sai na je na sayi wannan, gobe na je na sayi wannan, jibi na sayi wannan. To sai dai wani lokacin na kan bar ranar Litinin ko Asabar in akwai wani abu. Kamin in zan je da iyalina to na kan bar ranar Asabar ko Lahadi sai mu je. To rana da nake zuwa kasuwa ke nan Litinin a min Asabar ko Lahadi.

Shi QR, ah abu ne wadda na wani mana haja wadda ake duba ta waya ana amfani da ita. Ko kuma akan yi ta kamar sticker ammana idan ka shiga, za ka ga dukkan wani bayanai na mutum ko kuma na kamfani da dai sauransu. To don haka ina iya duba lambar QR da mana hajar da nake amfani da ita na duba, ina iya.

To, aah, mataimaki dai mutum ne mai taimakawa. Misali kamar, aah, AI da dai sauran su, inda aka yi amfani da su ta wani hanya, aah, ta hanyar manhajoji ko kuma amfani da su ta wasu abubuwa da suka shafi yanar gizo. Gaskiya ni bana amfani da mataimakin murya. Duk wani abu da zanyi da murya ta nake yi saboda murya ta ma ni sananniya ce a duniya, an santa. So, na fi amfani da nawa murya da wata ma-murya ko kuma mataimakin murya.

Toh, in aka ce kwana a Hausa ana nufin barci ke nan. Barci kuma ya shafi na rana, na safe ko na dare. To ina ga a nan tinda ya zo da kullun. To, ah, yaushe kake kwana kullun? To ana maganan baccin dare kenan. To ina kwana kullum daga ƙarfe ɗaya zuwa biyu na dare. Lokacin da na fi kwana kenan daga ƙarfe ɗaya zuwa ƙarfe biyu. Sanda na kan yi da rana, yanzu ma ban daɗe da na tashi ba na kanyi awa biyu zuwa ukku da rana. Sannan kuma da safe ma na kan samu awa ɗaya zuwa biyu inda na kanyi kwana. Amma kwana na ba-- na dare to na kanyi kwana ne daga ƙarfe shadaya-- ƙarfe ɗaya zuwa ƙarfe biyun dare. Lokacin da nake kwana kenan.

To rediyo ya danganta, ah, saboda rediyo akwai tashoshi da dama waɗanda sukan yi abubuwa da tamu. Kuma akan ji rediyo ne saboda ƙaruwa da dai sauransu. To jin rediyo a wurina wajibi ne saboda ni ma'aikacin gidan rediyo ne. Don haka kullum sai na saurari rediyo saboda sauraron nawa shirye-shiryen da ma wasu shirye-shiryen wasu. Don haka ina jin rediyo a kowane lokaci. Ina sauraron rediyo a kowane lokaci domin jin nawa shirye-shiryen da kuma shirye-shiryen wasu da kuma sanin halin da duniya take ciki.

Abinci dai a kasali abu ne wadda mutane ke amfani da su domin samun lafiya da kuma nagartar jiki. Kuma abu ne wadda ke ƙara wa ɗan adam karsashi da kuma kasancewa cikin ƙoshin lafiya. To abinci kala kala ne, akwai na gargajiya akwai na zamani. A cikin abincin gargajiya, gaskiya ne na fi son ɗan wake da dambu. Ina son waɗannan a cikin abincin gargajiya baya ga tuwo. Indai na samu waɗannan to nakan kasance cikin jin daɗi da annashuwa domin abu ne wadda nake son su. A abincin gargajiya na fi son ɗan wake, dambu.

Tsayuwa da zama wani abu ne da suka hannun riga. Tsayuwa ko zama to gaskiya ni nafi son zama akan tsayuwa saboda tsayuwa abu ne wanda in ba akan aiki kake ba ma gajiya kake. Shi zama dama Allah ya yi shi ne domin a huta, tsayuwa kuma domin ayi zirga-zirga ko kuma wani abu na wahala. Ni a wurina tsayuwa wahala ne, zama kuma shine abun da yafi. So nafi son na zauna akan na tsaya saboda tsayuwar ba ta da daɗi amma zama yana da daɗi kuma ma zaka iya kishin gida da dai sauransu. A takaice dai kawai nafi son zama.

A kullum dai ba zan gushe ba da cewa aiki shi abu ne wanda ɗan adam yake yi domin kansa da kansa domin kuma rayuwarsa. So aaaa kuma abin da ya shafi aiki shawara wajibi ne domin a inda kake aiki dole akwai inda za'a nemi shawararka ko zaka nemi shawara. So nakan ba da shawara a wurin aiki ko a aiki domin in bada nawa gudumwa. Domin idan aikin yayi kyau to gaba ɗaya mu tafi tare shi ake cewa a gudu tare a tsira tare. In kuma aikin bai yi kyau ba to gaba ɗayan mu ne. To duk abin da naga ya dace na bada shawara a aiki ina bayarwa domin nasan shi wadda na ba ma shawara ba ribar sa ba ne shi kaɗai. Riban mu ne gaba ɗaya da muke wannan aiki.

WiFi abu ne wanda ake amfani da shi ta hanyar na'ura da yake haɗa, a, wato shafukan sada zumunta ko kuma waya da shafukan sada zumunta. Eh tabbas ina da WiFi a gida wadda nake amfani da shi, inda nake haɗa waya ta da laptop dina da wayan matana. Wani zubin habbaki in munyi inda suna jona sannan makwabta ma akwai wadda suke kamawa su yi amfani da shi. A, ina da WiFi a gida kuma ina kunna shi saboda ya fi mun sauƙin amfani da ace kowa a sai mashi nashi a wayar sa.

Ice cream diyya bu ne wanda ake sha don jin daɗi kuma suna nan kala kala. Akwai ah flavor na vanilla, orange, pineapple da dai sauransu. Gaskiya ni na fi son vanai vanilla ko kuma strawberry a ice cream. Irin ice cream ɗin da na fi so kenan kuma irin shi na fi sha.

Wutan lantarki abu ne wanda yanzu a wannan lokaci kowa ke amfani da shi. Inda aka yi sabo da shi, domin diyar da babu wuta ta ba za ka ji daɗi ba. Sai ya sa ma ake ƙirƙiran wasu abubuwa za su mai wutan lantarki. To idan har aka ce babu wutan lantarki, to a kasari na kan yi amfani da powar bank dina ɗina wurin cajin wayata ko kuma in ina wani aikin ne sai na haƙura. In kama wayata, in sa mata powar bank, in je in takallo a cikinta. In kuma akwai irin wannan abun da Salishius ka kawo mana na jin ra'ayoyinmu akan da muryarmu akan wannan manhaja, to shi na ke zama ne tayi har illa ma sha adadin abun da na yi.

Tuwon shinkafa ko tuwo dukai dai abinci ne wanda kuma ni dukkansu zan ce ina son su. Ina son shinkafa kuma ina son tuwo amma aka ce in zaɓa guda ɗaya to zan zaɓi tuwo. Na fi son tuwo akan shinkafa amma biyun dukkanninsu ina son su kuma ina jin daɗinsu saboda ina jin daɗin cin su sosai. Aaa, saboda suna sani annashuwa. To a takaice dai na fi son tuwo akan shinkafa.

Madubi abu ne wanda mutum yakan iya kallon kansa a cikinsa domin, a, ya kalla ya ga musamman me kwalliya ne ya yi kyau ko kuma in wani abun yake duba yana yinka ka gani. To a, mukullan da, a, madubi, madubi da muke da su a gidana muna da madubi aƙalla guda takwas. Kowane ɗaki akwai madubi kuma ɗaki guda huɗu sannan kuma da falo. Sannan kuma akwai madubi na hannu wadda su ma suna nan inda mukan yi amfani da su na bango guda takwas, na hannu guda huɗu, sha biyu ma kenan. So muna da madubai ko madubi a gida sosai. Aƙalla za su kai guda sha biyu.

To, aiki dai abune wanda muke rayuwa da shi, a kowane lokaci domin ganin cewa mun samu cigaba a rayuwar mu. A aiki domin abu ne wanda kake yi don kare mutuncin ka. To, yadda tambayoyinta sun ji kake yi don ƙara aiki ko ƙara aiki ne? To, in ƙara aiki ne, ni ba wani abu da nake yi don ƙara aiki. Amma in ƙara aiki ne, akwai abubuwa da dama da nake yi domin ƙara aikina. Aaa, na farko dai nakan tsare dukkan wani abu da zai jawo mini ɓatanci ko zagi a wurin al'umma domin na ƙara aikina. Kuma nakan kiyaye duk wani abu da zai kawo mini matsala da shugabannina domin na ƙara aikina. Haka zaluka ga illina ma, duk nakan kiyaye abin da zai kawo matsala. Wannan kaɗan daga cikin abin da nake bi don ƙara aikina kenan. Amma in ƙara aiki ne, to bana yi.

Takalma abin ne da muke saka wa ƙafafun mu domin kare ƙafan mu daga taka na jasa ko wani abun da zai illata mu, kwalba, ƙusa ko wani ƙarfe da dai sauransu. To aa takalman kuma da nake da su aƙalla sun kai guda bakwai. Takalman da nake da su, wanda nake amfani da su aƙalla za su kai guda bakwai wanda nake amfani da su. Baya ga wanda kuma nake amfani da su don shiga bayi ga kuma na ƙwallo. To in hadda su to takalma na sun kai guda goma.

To itace dai abu ne wanda ake amfani da shi. Akan yankon shi a daji domin amfani da shi wurin hura wuta dan a yi girki. To a dan haka muna amfani da wuta, eh da itace wurin hura wuta saboda shima makamashi ne wanda muke girki da shi.

To, in aka ce fatan samun cin yawa ko ku cin yewa ban gane ba, amma dai in cin yewa ne to a kowa yana fatan samun haka. Amma in cin yawa ne to ba ma fatan samun sa.

Tsalle dai na cikin jijjiga abin da ake na jijjiga jini. Wasu na amfani da igiya wasu kuma suna amfani da abubuwa dai makamantan irin haka. To a na iya tsallen igiya kuma nakan yi domin motsa jinina domin jijjiga jinina musamman a kafin na fara in zani ƙwallon ne da dai sauransu.

To, a duwanna abu na rayuwa dai sai an koya shi ne za a iya. To fasaha kuma abu ne wanda zamani ya zo da shi a wannan lokaci. Kuma duk wani abu sabon fasaha za ka same shi a shafukan sada zumunta. To nakan shiga shagon, shafukan sada zumunta ne idan akwai wata manhaja ko wani bidiyo da aka yi da yake koyar da wannan sabuwar fasahar to tanan nake koya. In kuma babu, to nakan tambayi wanda ya iya domin ya koya mun a ita sabuwar fasahar domin ni ma na tafi da zamani zamani ya tafi da ni.

To, bikin ranan haihuwa de abu ne wadda wasu kan mai da shi al'ada ko biki ko makamantansu. To, aa ni ranan haihuwata kawai nakan yi wa Allah godiya ne kuma wani lokaci nakan yi bakin ciki domin na san na rage wasu lokuta daga cikin shekarun da na ebo wannan duniya. So ni bana cika yin wani biki ba saboda ba abun murna ba ne, abun ma mutum ya yi takaici ne ko ya yi bakin ciki saboda kana gab ko ƙara matsawa kusa da rami. To don haka ni bana bikin ranan haihuwa.

Farce abu ne dai na ƙazanta wadda kuma mu kaman addini ma cire shi yana wajibi. In so samu ne wa akan so duk jummaa mutum ya rage ko ya cire farcen sa. To a dan haka ni bana cije farce da bana cije farce da baki saboda ah abu ne wadda ba shi da kyau. In ka cije farce da baki ba ka san adadin ah cututtukan da za ka samu ba. Amma ina cire farce na ina yanke shi duk sati ko kwana goma wani zaben sati biyu lokutan da nake cire farcen giya.

Abokantaka abu ne na amana. Abokantaka abu ne wanda ake gina shi daga farkon rayuwa har karshen rayuwa. Abu ne wanda yake faruwa tsakanin mutane ko mutum biyu. To, mafi muhimmanci a cikin abokantaka shine riƙe amana da gaskiya da kuma mai da amininka ko abokinka, ah, wato ɗan uwanka, maƙusancinka, duk abin da ya same shi na alheri, ka je ka taya shi murna. In abin na sharri ne kuma ka je ka jajanta ma shi. To wannan shine abin da ake kira, ah, ake kira na muhimmanci a cikin abokantaka. Domin matuƙar in aka rasa wannan, to abokantakan nan ta samu tawaya, ta samu matsala a rayuwa. To babban abin da mutum zai yi ko kuma yafi muhimmanci a cikin rayuwa, ah, na abokantaka shine rike amana da gaskiya da kuma mai da juna tamkar ɗaya. Ba fifiko ko nuna ma wani yafi wani ko jiji da kai. Wannan a taƙaice shine mafi muhimmanci a cikin abokantaka.

Toh shidai, a kashe kuɗi ko kuɗi abu ne wanda ake amfani da shi wurin saye da saidawa kuma akan kashe shi ne domin biyan buƙata. To amma gaskiya tsayawa rubuta kuɗin da na kashe a wurin aiki ko a wani abu gaskiya ba na yi. Saboda in na ce zan yi wani zubin ɓacin rai ne, zan kalli abin da na kashe a sati, sai in ga to nawa ne ke na samu a satin. To adon haka shi ya sa ba na rubuta, ah, kuɗin da na kashe a aiki ko wani abu. Na kashe, na kashe ya tafi, ya tafi kenan ba na rubuta don na ajiye.

Aiki abu ne wanda muke yi domin a nema wa kanmu abin da za mu tsira da rayuwar mu. Toh, da rayuwa da aiki kusan abu ɗaya ne. Banbancin dai ita wannan rayuwa ne wanda kake yi naka na kanka. Ita kuma aiki abu ne wanda kake yi domin neman kuɗin da za ka gudanar da rayuwar. Toh, yadda nake daidaita aikina da rayuwata shine lokacin aiki nakan ba shi muhimmanci in je in yi aiki. Idan na gama da aiki kuma nakan dawo in fuskanci rayuwata da kuma inɗa na dosa. Ko wanne nakan raba shi ne kuma ko wanne nakan ajiye shi a matsayinsa ne da kuma gurbinsa.

Tufafi abu ne wanda muke amfani da shi domin kare jikinmu ko kuma tsirai cenmu. To a dan haka tufafi na da matuƙar muhimmanci ga dukkan wani ɗan adam wanda ke da hankali. Gaskiya nafi son tufafi na auduga, saboda tufafi na auduga kafi shan iska, kafi sakewa kayan kuma yafi daɗewa. Domin tufafi na siliki ko gogewa kaje yana iya ƙonewa ko ya kama. Amma tufafi na auduga, duk zafinsa baza ka ga cewa an samu wannan matsala ba. A dan haka ne nafi son tufafin auduga akan tufafin siliki.

Eh, aiki abu ne wanda muke yi domin neman makanmu abun da zamu tsira da rayuwar mu. To jadawalin aiki da dama da yake akwai abin da muke ce ma HOD su suke tsara jadawali yadda aikace aikace zai tafi. To ko wanne yana da jadawalinsa wani lokaci za ka yi aiki na dai awa shida ne zuwa takwas da safe wani ya an sheka da rana ko kuma da rana wani ya an sheka da daddare ko kuma da daddare ka kwana wani an sheka da safe to ya danganta da yadda kowane tsari yake. Kuma a jadawalin ne za ka ga me za ka yi gobe da jibi har na sati ɗaya. In sati ya jiyo kuma za a canza jadawalin aikin ta yadda kuma kowa zai ƙara zuwa ya duba yaga yadda jadawalin yake.

To taurari dai idan lokacin su ya yi, abune wanda za ka same su a kewaye a sama, inda sukan haska sama musamman idan dare ya yi. Kuma kallon su za ka ga cewa yana da ban sha'awa. Domin saman za ta yi haske, ka ga wasu taurari gasunan dai da sauransu ga wata a kewaye a gefe. Taurari ma ta haska inda za ka ga saman ya yi kyau sosai. To nakan kalli taurari da daddare. A wani lokacin idan na zauna bani da abun da na kan yi, nakan kalle shi kuma nakan ji daɗin kallon shi.

To ruwa idan lokacin sa yayi abu ne wanda yakan takurawa mutane, saboda a ba wanda zai so ya gaya jiki. In kuma ka jiƙe ciwo na iya kama ka ko mura. To a gaskiya ina riƙe lema lokacin ruwa saboda kare lafiya ta da kuma gudun kar jikina ya jiƙe ko kayan da na sanya ya jiƙe. Don haka nesa nake riƙe lema a kowane lokaci idan lokacin damina ne. Wani zoben marigar ruwa nake siya, ba ma lema ba, tai da zan sanya ta kuma ga lema a hannuna.

Bas ko taksi duka mota ce wanda ake shiga domin, ah, biya ya kai ka inda zai kai ka. Domin buƙatunka ko amfanunka ne yau da kullum. Gaskiya ni na fi son shiga taksi saboda taksi ka fi sakewa kuma nan da nan zai cika ya kai ka inda zaka je. Amma bas, ah, shi za ka ga cewa mutane na da yawa kuma shi sau ɗauka, sauka, ɗauka, sauka. Bata lokacin sa yana da yawa. Don haka ne na fi son taksi akan bas saboda taksi yanzu yanzu ne zai ɗauke ka kuma yanzu yanzu ne zai sauke ka.

To, aaaa waya dai abu ne da muke amfani da su a kowane lokaci. Gaskiya ne ba zan iya ƙididdige awannin da ko sa'oin da nake kallon waya na ba. Saboda idan ba na hira a shafukan sada zumunta to ina kallon fim. In ba na kallon fim kuma ina amfani da waɗannan aaaa shafuka din. Tuh dan haka bani da wani adadin sa'o'i da nake kallon waya.